Danganta da yanayin kishin da nake ji. In sha ruwa, ina jin kishi sosai, zan iya shanye ruwa kofi biyu. In ba na jin kishi sosai, zan iya shanye ruwa leda ɗaya. Ya danganta da irin kishin ruwa. So ni, in dai ina san ina jin kishi, zan iya shan ruwa ma fiye da leda biyu. Zan iya shanye goron ruwa guda ɗaya. To ya danganta. In dai kuma an ce za a tattara ruwan da nake sha? Ni kai na bari in iya ciwa ga ruwan da nake sha ba. Sabo da na sani ina shan ruwa da yawa. Ma'abocin shan ruwa ne. Kagaban sha ruwa da yawa ba? To sai dai in lokacin sanyi ne ko kuma lokacin ruwa. Amma in dai lokacin zafi ne ma, ruwan da nake sha kullum ba zan iya faɗa ba. To da a kowane, kowane awa zan iya shanye ruwa kamar leda biyu. Kowane awa zan iya shanye ruwa ma kamar leda biyu ko leda ɗaya. Ya danganta da yanayin yanayi ne. Yanayin zafi ne, yanayin sanyi ne, yanayin da nake shan ruwa kullum ke nan. Kumani ma'abocin son ruwa ne sosai.

A'a ina rafa baki ko sosai a lokacin hamma dan in na yarda da rufa baki a lokacin da nake hamma. Saboda ina tunanin in ba ka rufe baki ba a lokacin yin hamma, a gaskiya wani cuta zai iya fada ma ko wane abu. Ni na yarda da in rufe baki a lokacin da nake hamma. Yama fumin kuma ina jin daɗin haka. Ai in ban rufe baki ba sai na ji wani iri bana yarda da hamman da nai. Amma da zaran na rufe baki sai inji komai ya tafi daidai gaskiya. Sai in ban rufe baki ba ni bana jin daɗi kuma ko da wane lokaci in dai zan yi hamma ko da wane lokaci zai wuya. Kaga ban rufe baki ba in dai zan yi hamma saboda ni na riga na saba. Wani lokaci kawai in dai zan yi hamma to gaskiya zan rufe baki. Na riga na saba bani taɓa yin hamma ba tare da na rufe baki ba. To gaskiya in dai zan yi hamma ina rufe baki ne saboda ni na san ma rufe baki a hamma yana da matuƙar mahimmanci. Don ba, amfanin da zaka zo kana yin hamma ba ka rafa baki. Gaskiya saboda ni na fi son natsu ko da zan yi hamma koya ne, na bacci ne, na yunwa ne to dole sai na samu naɗan sa hannuna a baki. To ina jin daɗin yin haka sosai gaskiya. Ina rufe baki in zan yi hamma. Na rufe baki ko da yaushe, in dai zan yi hamma ina rufe baki. Saboda ni na san rufe baki yana da kyau sosai kana hamma.

Habawa ina shuka tsirrai a gidana mana. Kai tsiri-tsire ma kuma ina son su kala-kala ma. Ina shuka ɗan dede, dade, dede dai. Nan na, na cibade, ba dai na saida, na kayan marmari, na kayan gona, na shuka ka son su sosai. Dan na san suna da amfani a gida matuƙa sosai har ɗan dai kana shuka a gaskiya ko kai za ka ji daɗi. Sabo da watarana zai ma amfani sosai. Tsirrai yana da amfani sosai a gida kuma ni ina bala'in son su. Ina shuka su gaskiya ina son su gaskiya. In saboda ko daban da, ko daban da guri ma, ina ɗan neman wani ɗan samu ko a buhu ko a leda ko a ɗan baya ko ya dai ɗan ƙaramin gu yake. Bana raina wa ina shuka tsirrai gaskiya a gida. Ina son shi sosai da ni na san amfanin shi. Na akwai wani abin da zai zo ma amfanin gaggawa. To yana da amfani. Wayan su ma tsirran ma maguna ne, magani ne wanda za ka yi amfani da shi da lafiyar jikinka. To duk irin wayen nan gaskiya ina shuka bana wasa da su. Sabo da wayensu tsirrai ina ɗaukan su magani ne. Kuma duk wani magani, ai yana da kyau ka rinƙa ganin shi kusa da kai a gidanka. To dai ina shuka tsirrai kala-kala a gida gaskiya. To, kuma yana da amfani sosai matuƙa in dai kana shuka shuke tsirrai a gida a gaskiya.

Eh na farko dai ina son in samu shinkafa da wake. Gaskiya shinkafa da wake ina bala'in jin daɗin cin shi kuma ina son shi. Gaskiya ina son shinkafa da wake ina son shi sosai ya man daɗi. Sanan kuma na biyu ina son tuwo tuwo ma ina bala'in jin daɗin cin shi dan so da ina son shi. Dis sanda na ci tuwo ina bala'in jin daɗi. Ba abun da yake raba ni da cin tuwo gaskiya dan soboda ina son cin tuwo sosai.l. Tuwo yana bala'an mun dadi. Ina son cin tuwo sosai ina jin daɗin cin tuwo in samu tuwo da miyan yauƙi kuma ina son cin salat duk abubuwan nan duk suna mun dadi ko kuma taliya da wake, taliya da wake ma ina bala'in son shi dan saboda ina jin daɗin cin shi. Taliya da wake yana da daɗi sosai ina bala'in son shi ko kuma in samu, in samu tuwo ko kuma tuwon shinkafa ina bala'in son shi ma tuwon shinkafa ina son shi sosai so da ina jin daɗin cin tuwon shinkafa da niyyar taushe. Tuwon shinkafa dai da wake shine na farko kuma in samu tuwo ina jin daɗin shi. Haka ma shinkafa da mai da yaji shi ma ina cin shi ina jin daɗin shi ina son cin shi. Ko da yaushe bana da matsala da shi gaskiya ina son shi.

Eh, ni kowace irin jaka ko jaka ni bana son su. Na fi son in tafiya a ƙafa, tafiya a kan doki, jaka ko jaki, gaskiya bana son su. Saboda ni ban cika mu'amala da su ba. Amma har an indai haka ce maka, a ganni a kan, a ganni a kan, a ganni a kan doki, jaki, gaskiya ban saba wance kuma bana son in hawan su. Amma har in dai ana kan, har in dai ina kan, sai dai na fi son mota, keke, mashin duka duk ina hawan su. Keke, mashin duk ina hawan su kuma ina jin daɗin su. Gaskiya ina hawan su sosai, ina jin daɗin su. Amma daga nan kuma gaskiya sauran bana jin daɗin hawan su. Keke, mota wani jaki, doki mene ne? Hawa na abubuwa duk wayannab abubuwan gaskiya. Ni basa da muna amma in dai abin da ya shafi mashin, doki, keken hawa, gaskiya abin da nake so kenan. Ni bana wannan kan kuma komai a yanzu. Sai dai abin da nake so abin wai ina abubuwan hawa doki wai kuma doki wanda ma doki zanyi hawa doki. Amma ka ga jaki gaskiya ina ban taba hawa jaki kuma ni baya ma birge ni in hau gaskiya. Amma sauran abubuwan gaskiya ina son su kuma ina hawan su, ina jin daɗin hawan su. Ban da wayannab gaskiya bana son wani abu a sauran abubuwan gaskiya. Na fi son hau doki amma ban samu doki ba. Imma zan hau ke nan. Amma gaskiya jaki ni bana mu'amala da jaki. Amma ka ga doki ka ga ko mashin, keke, mota gaskiya ina son hawan su kuma ina hawan su sosai. Ina jin daɗin hawan su sosai da sosai. Ba cin haka gaskiya kuma sauran gaskiya bana hawan su. Amma ka ga wayannan guda biyun, mota da mashin kai guda uku da keke ina bala'in hawan su sosai. Ina jin daɗin kuma hawan su. Amma ba cinda wayannan, sauran gaskiya bana jin daɗin hawan su kuma ina son su sosai sosai in hau keke ko kuma.

Ahhh! Ni da kake ganina ina bala'in son shiga cikin ruwa. To sanda ruwa yake zuwa a ke yin ruwa, gaskiya ina ɗan shiga ruwa na so amma ba ko da yaushe ba. Ya danganta da wane irin ruwa ne, me ƙarfi ne, ɗan daidai ne, in dai ba ɗan me ƙarfi ba, inde ɗan daidai ne ina shiga. In dai ruwa me ƙarfi ne, irin na ƙanƙara gaskiya bana shigan shi amma ruwa ɗan daidai daidai gaskiya ina shigan shi. Ruwa wanda ba wani ƙanƙara, babu komai, ina shigan shi sosai kuma ina jin daɗi. Amma ruwan da ko ba ɗan daidai dai, ba wani ruwa me ƙarfi ba, bani da matsala da shi ina shiga hankali na kwance ko komai ina yi. So amma ina son in san da ake ruwa in ban shiga ba, zan tara. Kuma kamar da na ce in ba me ƙarfi ne, in shiga me ƙarfi ne in kyale shi. Gaskiya ma lokacin wani ina son ga ana ruwa. Ina son shi sosai kuma ina shigan shi. To me ruwa, ina son ruwa sosai ina shiga ruwa. Ni bana gudun ruwa. Ina son in zauna in shiga, in na gani ina ɗan shiga amma ban cika daɗi ba. Ɗan daidai dai lokaci da ya ishe ina ɗan shiga. To shi kenan, ni na gama abin da nake yi. In dai na shiga ruwan ne, in na ga, in na ga, in na ga ruwan ba me ƙarfi ba ne shiga. In na ga kuwa me ƙarfi ne, in ƙi shiga gaskiya. Amma kuwa in ruwan ɗan daidai dai ne, ba me ƙarfi ba ko kuma lokacin sanyi ba sanyi sosai a garin amma in gaskiya akwai sanyi a garin, bana shiga ruwan. In dai akwai sanyi kuma gaskiya bana shiga amma in kuma ba sanyi, za ka ga na shiga cikin ruwan. Wannan ɗan zauna in kuwa ruwa ne me tsawa, za ka ga na je ina ɗan shiga ɗakin na ɗan addu'a. To haka nake shiga cikin ruwa na lokacin da ake ruwa. Lokacin da ake ruwa mafi akasari dai ni nafi shiga. Bana tsayawa gaskiya ina shiga cikin ruwa ni da ina son shiga ni cikin ruwa gaskiya. Ina jin daɗin kuma shiga cikin ruwa. Gaskiya shiga cikin ruwa nake, ina abubuwa.

Haba, wani irin wasa, a wasa wasa gaskiya wasa ni ba nawa bane. Ni gaskiya saboda mu ba yara ba ne, yara ne za ka ga suna wasa a waje. Amma mu gaskiya ba ma wasa, ni gaskiya ban saba ma da yin wasa ba. So wasan nan gaskiya ni ba na yin shi na fita waje ko wani abu. Inde maganan wasa ne, ni ba na yin wasa. Lokaci gaskiya ni ba yaro, abin da wasan da ni na sani kawai in je in yi aiki shine wasa na. Ban san wani wasa da ya wuce in je in yi aiki ba. Duk wani wasa in ya wuce aiki to ni ba na ciki. Wasa ko da aiki shine wa, wasa ko a yin a gun aiki ko kuma ya san da nike aiki to shine kawai wasa. Amma dai wasa dai irin dai na yara gaskiya bana yi. Wasan da ni na sani kawai shine dinga wasa agun aiki. Wai ni kuma in dinga ɗan wasa, inda yara su suke wasa. Ban san dai wani irin wasa, wani irin wasa ba ne wasan ƙwallon ƙafa ko kuma wasan basketball na ƙwallon hannu, ko kuma wasan tebur tennis da suna wannan kenan. In dai ba irin su ba gaskiya ni wasa. Ban saba wasa a waje ba. Abin da na sani in na fita waje dai dai ɗan magana da abokanai ko kuma in de gun sai kuma yin aiki. Duk wani wasa da ba wasan da za'a je ayi gun aiki ba ne, gaskiya ni ba na yin shi. Wasan da na sani kawai shine wasa agun aiki. Wasa kaɗai wasa da dariya ba irin wasa ba indai ba ko kuma wasan ƙwallon ƙafa ko wani abu na motsa jini ba. To indai na motsa jini ne na kan ɗan tabawa. Amma ba cin haka daga nan duk wani wasa gaskiya bana ciki, bana yin shi. Wasa kawai na motsa jini kawai shi kawai na ke yi. Amma duk wani wasa da ya wuce na motsa jini gaskiya ni ba na yi. Na motsa jini ina yin shi sosai, duk wani wasa da ba na motsa jini bane ni ba na yin shi. Kowane wasan da ya, ya ja-- sosai ina wasan motsa jini. Duk wani wasa indai ya kama na motsa jini ne na yi shi.

A mai ya danganta. Man da nake amfani da shi ya danganta. Lokacin zafi ne, lokacin ruwa ne, lokacin sanyi-sanyi ne. Gaskiya mai ni a guna mai ya danganta. Lokaci nake dubawa shi yake, nike amfani da mai. In lokacin sanyi ne sosai to nakan amfani da mai vaseline. Nakan amfani kai da mai. Ban, vaseline in dai lokacin sanyi ne amma kuma in ba lokacin sanyi bane nakan amfani da man. Lokacin zafi ne zan yi amfani da ɗan cream hakan ɗan dai-dai. Shi ne zan yi amfani da shi amma lokacin sanyi gaskiya da man vaseline don saboda kar fatar ka ta nuna ta yi fari-fari. Don saboda fatar mutum yayi fari-fari bara ka, kai kan ka ma in ka kalla jikin ka. Bare ma daɗin kallo ba lantana wani. In banda wannan lokacin. Gaskiya duk sauran wannan lokutan ni ina amfani ne. In kuma lokacin ruwa ne shima nakan ɗan yi amfani da vaseline dan shi ma lokacin ruwa gaskiya in ba ka yi amfani da vaseline ba jikin ka zai yi fari kuma yayi wani iri amma kuma in dai lokacin. Lokacin sanyi ne to in ka yi amfani da cream ma bai yi kyau ba jikin ka. Amma wannan lokutan guda biyu ka ga lokacin ruwa da lokacin, a lokacin zafi da ma wannli sa'an ma zan iya ƙin shafa mai. To ya danganta da yanayin lokaci. Ni ban da cewa gashi tai ƙamaimai ga man da nake shafa. Ya danganta da lokacin, in lokacin ruwa ne na san man da zan shafa, in lokacin sanyi.

Ina yin abubuwa da yawa wanda manikaina baran iya magana a kansa su ba. Gaskiya ina yin abubuwa da yawa don nishaɗi. Na farko shine, shine ina kallon fina-finai. Kallon fina-finai yana daga cikin abubuwa jin daɗi, ji waƙoƙi sannan in zauna ko kuma ina kallon ƙwallo. Ana ihu tare da mutane. Gaskiya yana sani jin daɗi, ina ihu, ana ƙallo, ina magana tare da mutane. Gaskiya ina son shi sosai fiye da inda ake tsammani indai ana kallon ƙwallo ga mutane a guraren su. Na jin nishaɗi, ina son ina kallo. Na jin daɗi kuma ina nishaɗi sosai in ga mutane na kallon ƙwallo. Ana jin daɗi, ana sama, ana shewa. Gaskiya yana burge ni kuma ina so. Gaskiya sosai ina jin daɗi, ina son nishaɗi. Gaskiya sosai inna ji ana kallon ƙwallo ko kuma in je guraren wasanni ko wasan, wasan ƙwallon hannu. Ina ɗan zuwa filayen, ina kallo. Duk suna sa nishaɗi ko kuma kallon fina-finai. Fina-finai na ƙasa mu na Najeriya ko kuma na ƙasan waje ko kuma na Indiya. Daidai wa ya yi su fina-finai dai ko kuma Chinese ko Korea ko kuma Philippines. Ni ina jin daɗin kallon wa'innan. Suna sani jin nishaɗi yana daga cikin abu ɗaya da yake sani jin daɗi, nishaɗi ko kuma in zauna shiru. Bana yin komai, bana yin komai. Ina ɗan jin kalla, ina jin labarai gidan rediyo. Ina jin abin da yake faruwa a gari ko kuma a duniya. Gabakiɗaya ma ba gari ba toh. Gaskiya ya kan sa ni nishaɗi sosai kuma ina jin daɗin yin haka. Kawai idan ga kallan mutane a abun nan a TV gidan, a abun nan ina jin labarai.

Ahh. Sabulun da nake wani irin sabulu nake amfani dashi? Sabulun da nake amfani ya danganta, ya danganta. Wani sa'a wani yanayi bana amfani da tsawon, wani sa'a ma bana amfani. Don in iya amfani da sabulu, na ni bana tsaya kan sabulu guda ɗaya. Nagadama, nagadama zan iya amfani da sabulu ya kai kala biyar. Nagadama zan iya amfani da sabulu ya kai kala goma ma in dai akwai. In wannan be mun bazan canza wannan, in wannan na gashi ma be bazan canza wannan. Wannan shi kuma ya mun to shi ke nan. Amma duk wanda ya mun naga yana mun abin da nake so ko kuma daga baya yana abin da daga baya be mun yana mun abin da nake so ko kuma na samu wanda yadda yafi shi to zan yi amfani. Sabulu ya danganta. Ni ba sabulu ɗaya nake amfani da shi ba. Ko wane irin sabulu ni zan iya amfani da shi amma in dai na ga yana da kyau na ruwa ne, wanda ba na ruwa ba duk duk sabulun da ni dai naga yafi mun, shi nake amfani da shi. Ko in bai sabulun ruwa bane, bana amfani da shi. Nikuma a'a ina amfani dashi. Duk sabulun da yake mun abin da nake so yake mun kumfaya mun komai na wanke datti ya fita ne, shine sabuluna. Ban data kamammen sabulu da nake amfani da shi amma in dai sabulu mai kyau ne yana mun abin da nake so in nayi wanka, zan ga na fita in shi ke na an gama. Amma ko sabulun da zan zo be fita, be mun komai gaskiya bana son shi ba na amfani da shi. Duk sabulun da zan yi wanka da shi in fita ko ya'u ina da wani gobe naga na ga wanda yafi shi to wanda yafi shi din da shi zan yi amfani gaskiya. To ni haka nake ba na zaɓa. Duk wanda naga yafi mun da shi nake amfani gaskiya. Sabulun da yafi mun da shi nake amfani. Wanda naga be mun ba gaskiya bana amfani da shi ko, ko da ina amfani da shi naga be mun abin da nake so kamar yadda nake amfani da shi da to zan ƙyale shi ne. Amma duk wanda yake min amfani a lokacin danake so gaskiya zanyi amfani dashi. Duk wanda ko naga be mun amfani gaskiya bana yin amfani da shi ba. Sai wanda yake mun amfani shi zan yi amfani da shi gaskiya.

Ya na farko ya danganta da wane irin aiki ne. Aiki yana kama kala kala. Na farko ya danganta daga wane irin aiki ne. Inde aikin wani yana inganta aikin shi, inda aikin ku inganta aikin shi ne ya maka aiki ne kyau. Aiki ne kyau shine farko. Na biyu kuma ka samu aiki akan lokaci. Na uku kuma aiki ya zamanto aikinka yana kan tsari. Ba kana aiki ba tsari ba domin ina tunanin wanda aikin da ba tsari za a dunga samun matsala. Amma ko har indai kana da tsari a aikinka ni ina tunanin ba za a samu matsala ba. Ba za ka inganta shi. Ka inganta shi kuma sai kuma na huɗu inganta shi da sababbin abubuwa wanda ka san ana amfani da shi. Sabon abubuwa ya zo wanda ake amfani da shi. Kai ma kar a barka a baya. Kai ma kayi amfani da shi. Domin ka ajiye sanda kuma wannan shi ma ba amfani da shi shi ma ka ajiye. To wannan na farko da kuma nutsuwa a gun aiki kanayin aiki mai kyau da niman makanka lokaci da natsuwa da kuma yin tsarin aiki. Amma kai kaɗai ne in ba kai kaɗai bane in ku da yawa ne ya zamanto da a taƙaice dai aikinka yana da tsari. Da tsari a aiki gaskiya yana da bala'in kyau yana da bala'in amfani. Rashin tsari a aiki shi yake sa ba a aiki ba a samun aiki mai inganci kuma mai amfani. Amma da zarar kana da aiki mai kyau, mai tsari, mai inganci gaskiya za ka ji daɗin yin aikin ka. Aiki da tsari, da inganci da kuma samun natsuwa a gun aikin. Da in ba ka samun natsuwa a yin aiki ko gun aiki gaskiya ba za ka dinga, ba zaka iya aiki ba. Amma ko kanayin aiki da natsuwa za ka samu aiki mai inganci. To gaskiya saboda haka ina son aiki mai natsuwa kuma ka samu ingancin aiki gaskiya ina jin daɗin yin haka. Da natsuwa da inganci ya fi kyau kuma ina jin daɗi ina jin daɗin yin aiki haka.

A'a ba wa, dangantakar mu da mahaukata munyi hannun riga. Wannan yayi can, wannan yayi can dan so dani ba abinda ya taɓa haɗani da game da mahaukata. Duk abinda yake haɗani da masu hankali ne. A kab dangi na ba mahaukata, a abokanai na ma gaskiya banzata akwai mahaukata ba saidai nan gaba. To ni dangantaka na da mahaukata, bamu da wani matsala da mahaukata. Lokaci na ganshi in zan iya taimakon shi in zan iya taimakonshi wanda ya kama ko wanda zan wuce ne in wuce. Ma wani dangantaka da mahaukata ko kuma a gidan mu akwai mahaukata? Gaskiya man da masaniya bamuda mahaukata. Bamu ma taɓa yi ba to bansan wani komai akan wani game da mahaukata ba. Gaskiya so ni bamu da wani dangantaka da mahaukata kuma bamu da mahaukata gaskiya. Ma duk wani abu da ya dangantaka da mahaukata. Duk wani abu dai da mahaukata sai dai in kalle-- in kalle su. Wanda zan iya taimaka musu in taimaka musu kowa yana taimaka musu ba sai dai in wuce in kyale su. Ma ko wani haɗi da wani mahaukata? Ba ni da shi. Sai dai muna kyakkyawan alaƙa kamar in da na ce, in na gansu zan iya taimakon sun, in ya kama na taimako ne zan taimake su. Amma wani abu da ya wuce haka gaskiya ba mu da wani dangantaka da mahaukata banda abokai. Amma dai ina ganin su a layi, a wuraren aiki, a layin mu, unguwar mu, wata unguwa in na je dai ina ganin su. Amma bacin haka gaskiya, in dai ba wai ina guraren ba, ba ni da wani dangantaka da mahaukata. Ba na ganin su in ba dai in na je layin mu ko kuma unguwar mu ba to gaskiya ba na ganin su. So duk guraren na abun da-

Muhimmancin abu a kasuwanci shine katsaya kai aiki mai kyau ma mutane, ma ma ma ma'aikatanka shine mafi muhimmanci ka yi aiki mai kyau. Gaskiya man, muncika yi aiki mai kyau. To a okay, ya danganta aiki ne in ba aiki ba ne. Kaga in aiki ne shago ka ƙe to aiki mai kyau kuma kasuwanci ne ƙa rike gaskiya da amana. Amma kuma shi ma in ba aiki hannu ne na farko ka aiki mai kyau, na biyu kuma sai ka riƙe amana da gaskiya. To wannan abubuwa suna saka ka ci gaba, kuma bara ka samu matsala a kasuwancin ka ba da wayan su abubuwan ka amma idanba haka ba, imba wannan ba gaskiya za ka iya samun matsala a kasuwanci. Muhimmanci a kasuwanci sauran abubuwan kuma duk za su biyo baya in dai ka riƙe amana, in dai kasuwanci ne na sayar da sayarwa shiya ma fa san ka riƙe amana da gaskiya. Saboda shi wannan wuraren in ba ka da amana ba ka da gaskiya za ka samu matsala sosai a harkokin gaskiya ba za ka je ko kai ba za ka je. Meyi ruwanki da ƙudaje kuma. To insun hau mai zakiyi da su tunda ba wanke wa kika yi kika abinnan ba. Wane a wanke yake? Wannan ne a wanke. Ba wanke gaba nan sarari ba a wanke yake ba kin ce a wanke yake. To in kuma dai maganan kuma aikin hannu ne shi ma yana so ka riƙe amana da gaskiya. Don saboda shi ma amana da gaskiya sannan ka yi aiki ka ringa yin aiki mai kyau. Don ko ka riƙe amana da gaskiya ba ka yin aiki mai kyau, gaskiya aikinka bai cika ba. Gaskiya amma dai shi ma dai amana dai, ɗarukon gaskiya yana daga cikin abu mai muhimmanci a kasuwanci in dai kasuwanci ne rukon amana da gaskiya. Wannan abu biyu in ka riƙe.

Kowane irin fure dai a gona abin so ne gaskiya, amma dai duk irin furen da nafi so, nafi son duk wani abu dai ɗan jajajaja. Abin da ya danganta daga ja gaskiya ina, nafi son shi, yana burge ni, kuma ina amfani da shi sosai, duk wani abu da ya min ɗan ja ja ja gaskiya yana burge ni, ina son shi kuma ina amfani da shi Dukka wanni abu dai ja: yana fure ne, ina son shi sosai, banda matsala a kan shi. Wane abu ɗan jajaja, fure jajaja gaskiya ina fa son shi sosai. Wani abu ja gaskiya ina so wani abu na fure ina son shi, banda matsala da shi. Duk wani abu fure ɗan jajajaja ina son shi sosai kuma ina mu'amala da shi, ina amfani da shi ba matsala. Wani abu jajaja gaskiya ina son shi ko a fure ne ina son shi sosai. Wane abu ɗan jajajaja haka a jiki, sai ina son shi sosai. Yana mun amfani, gaskiya ina son abu ja fure dai a taƙaice ma fure in dai fure ja ne ina son shi sosai in dai fure ja ne amma fure da ba ja ba gaskiya ba na son shi. Shi yasa, abu mai ja ka mun kyauta da shi ina son shi. To dai ni na ɗauka duk dai wani abu dai ko a kaya ne ko ba a fure ba ma kaɗai ko a kaya ne ka kawo mun kaya nafi son kaya ja. Dan dai kar yayi paw ja kaman. Nafi son ɗan jajaja kar jan yayi paw haka. Ɗan jan ɗan dai dai, launin ja ni yana cikin abubuwan launin da nake son shi a cikin jerin launin da nake so. A gaskiya ina son launin fure mai fari, mai kai jajaja sannan kuma dai na biyu sai mai ɗan ruwan-- ina son fure mai ruwan, mai ruwan kalan, kalan ruwan kalan lemu. That is ana kiransa orange kenan. Shi ma yana daga cikin kalan da nake irin ruwan kalan lemu. Ina son kalan lemu orange kenan. To ina son wannan ko ruwan kalan goro. Ina son wannan irin farar masu wannan kalan launin, suna burge ni sosai dan ina amfani da shi.

A bawa ni buri na, aikina shine na farko ka samu kuɗi. Shine farkon buri na gun aikin samu kuɗi. Na samu sauƙin kuɗi to sauran abubuwan na san zai zo da sauƙi. Gaskiya ni buri na gun aikin samu kuɗi shine na farko. An so da da aikin da zaka yi dai baka samu kuɗi a burin ka ba. Ka samu arziki a gun aiki. A burin ka ba ka samu kuɗi ba to ni ina ganin kuɗi farko ke nan in samu kuɗi. To in na samu kuɗi sauran abubuwan ina ganin zan cika su. Sauran buri kan an zo da buri ba gudaɗo. Burin ku ka siya aiki. Burin na gun aiki shine in samu kuɗi. Na farko ke nan. In ka samu kuɗi to shine ka san eh kana aiki. Ka ci kuma moriyar aiki. Amma kana aiki ba kuɗi, ni a ganina kamar ba amfani ne. Wanda kana aiki kuma kana samun kuɗi. Ni a gona shine aiki, aikin da ba kuɗi gaskiya ni a gona kamar ba aiki bane. Kana hawalatar da kanka ne. Aikin da ma ka ga ba kuɗi ya kamata a burin ka na dai aiki dai ko mawaye ko wani irin aiki kake yi dai ina ganin burin ka a gun aikin shine ka samu kuɗi shine na farko ni dai a guna. Kuma yanayin tunanina gaskiya burin ka na farko da aka cika ko ba aiki ko zaman banza kake za ka so ka samu kuɗi. Balantana kuma kana aiki. Burin mutum dai ya samu kuɗi zai fi jan daɗi ko ba ko ina kuwa gun aiki. Tun dai na san farkon burin shi ya samu kuɗi sannan kuma ya samu lafiya. In ka samu kuɗi sannan ka samu lafiyan yin aikin. Sau da haddi, yanayin da kake dai baka da lafiyan yin aikin to gaskiya ai bara ka, ba ka da, da burin ka sai dai ka yi haƙuri. Amma in ka samu kuɗi kuma ka samu lafiya, to duka guda biyun suna tafiya tare. Za ka yi aikin ka, kana cikin jin daɗi da walwala. Makokuɗin za ka ci za ka ci su a cikin jin daɗi. Ba tare-

A'a ni gaskiya, ni na marar tallace-tallace. Gaskiya ba aikina ba ne, nan so da ni ban dama da shi ba. Baya cikin abin da ni nake yi gaskiya. Abinda ni nafi yi aiki ne bana tallace-tallace. Duk wani abubuwa da ya danganci tallace-tallace bangaren aikina. Amma akwai abubuwan da zakaga gaskiya ɓangaren aikina ne, da talla ba talla duk ɓangaren aikina ne. Kuma gaskiya ba ɓangaren aikina bane. Akwai abubuwan da dayawa ba ɓangaren aikina ba lne, wa'yan su kuma daga ciki ɓangaren aikina ne. Tallace-tallace ba cikin ɓangaren aikina bane, shiyasa ban damu dashi ba kuma banayi ban cika ma damuwa dashi ba. Gaskiya wannan bangaren tallace-tallace ban cika yinshi ba don ba ɓangaren aikina bane. Amma duk wanda ya danganci ɓangaren aikina ina yi. Amma wannan dai tallace-tallacen baya ɓangaren aikina shiyasa ma ban damu dashi ba kuma bana yi. Amma abin da ya danganci wurin aikina shi kuma ina yin shi ko ba tallace-tallace ba gaskiya. So wannan ba ɓangaren aikina shiyasa ma bana yinshi.